Gaskiya dai ni yanda nake koyon sabon fasaha shine ta yanar gizo. Dan ta yanar gizo ne nake koyar komai suna koya mana duk wani abu. Sabo fasaha koma me yanar gizo ana koya ma mutane.

A gaskiya dai ni yanzu da, da nake zuwa makaranta. Ina tara sababbin kuɗi sosai dan zan je biki, don zan je ko ina da ana biki murna a yiwuwa, dolin ba da sabon kuɗi.